Mana game da ranan kasuwa, wace rana, me kuke saya, wa kuke haɗuwa da shi? Ranar kasuwa muna zuwa mu yi cefane mu sayi su kayan miya, tattasai, tarugu, albasa da sauransu.

Yaya, kuke raba kuɗin shiga ko na kashewa na wata-wata? Manyan kashe kashe, hanyar raba wansu abinda kukai idan ya rage ko ya ƙare anaa, raba kuɗi ne kamar in, aka shiga wata farkon ta sai kai amfani da rabi ƙarshe sai kai amfani da rabi.

Wane farashi kuka ga ya canza, wacce tasiri hakan yayi a kanku? Mm, farashin kayan masarufi kamar madara. Da muna siyan madara a kan naira saven-- ɗari bakwai, yanzu muna siyan ta dubu uku da ɗari biyar. Abubuwa da dama sun cancanza.

Shirin yi a ƙarshen mako, ina shirin na yi gyare-gyaren gida na yi wanke-wanke, na yi ziyarce ziyarce wurare dai da dama da suka kamace ni. Domin in ba ranar makon ba, ba na samun lokacin kai na.

Ku suke wasu tunani na farawa. Shekaru nawa kuke kuka sani? Yaya kuke taimakon juna? Yaushe kuke haɗ- kuke haɗuwa? To wani lokacin muna haduwa mako-mako ko ko wata-wata. Wani lokacin kuma muna taimakawa junan mu wurin gyare-gyare kaman sati-sati haka ana muna.

Ba a farko to na koyi kiwon kaji lokacin ban iya ba. Na zuba kamar guda talatin haka sanyi ya dinga kakkashe mun su amma daga baya da na bi intanet ina ta bin AI Allah ya taimake ni aka koya mun yanda zan yi kiwon kaji. Yanzu Alhamdulillah ina da kaju sun kai talatin ina kiwin su kuma ina ƙyanƙyason su alhamdulillah.

A ganin ku, me karɓar baƙo yake nufi, me ake yi, me ake bashi? Baƙo in ya zo ana fara ba shi ruwa ne, a tarbe shi da mutunci da girmamawa, ai haba haba da shi, sannan a kawo mashi abinci da abin sha.

In tsafta kuka koya a yarinta waɗanda suke tare daku har yanzu koyarwar gida takyatsantsan ɗinku har yau amfanin su. A gaskiya mun horu da aiki na gida domin tun ina yarinya nasan inna tashi da safe, nayi wanke wanke, nayi wanki, nayi share share, in wanke bayi, abubuwa de da dama muna yinsu. A gaskiya na horu da aiki.

Haiki Hausa daga taƙaita kalmomi zuwa saƙon murya, faɗa salon ku, zaɓen rubutu ko saƙon murya, faranta saƙon da aka taƙaita sosai. Saƙon yana farawa ne daga "Assalamu alaikum" da fatan an wuni lafiya, ya gida, ya aiki, ya yara, ina da buƙatar zan sai abinci ko abin sha. Ma'assalamah.